Irin abincin dana fiso shine gidan mu ina son ci abinci a gidanmu haka kawai ba wai ci abincin nebo yafiɗaɗi wa. Wani sa'in ya fiɗaɗe in dama ba gidan ku akai ba, amma shi ma in kasaba da shi. Zakaji badaɗi, gaji shi kamar noma labule. Wani gaskiya, gidan abinci mana iso in nayi tafiya, in nayi tafiya wani lokaci ina missi wa ni gidanmu. In shiga tana na makaranta da zan yi tafiya, ina zuwa ma wani dafa abincin ana yi ana miƙo min nama. Haka yana fiɗaɗi daɗi. Wasu na so abinci gidanmu ne, kwana biyu banci ba sai yake na koyar da ɗiya. Ina so kullum na fi so abinci gidanmu, shi yake abinci gidanmu.

Eh ina zuwa aiki lokaci daidai. To man ja aiki lokaci daidai ma ai za a kore ni. Ina cewa ba na son aikin kenan. An debure ni aiki a lokaci daidai. Daidai in ance takwas-takwas, in an ce tara-tara, in ance goma-goma, in ance ɗaya-ɗaya, in ance koma ƙarfi nawa ne? Can dai gani dai ya kamata in kai a lokacin da aka faɗa. In ba ka je ba ka, kai ya dama.

Mmm bana son wurare masu hayaniya, bana cika son surutu. Haka, ihu ya zauna yi ta surutu ne, ta ihu wanne ihu na shune, na wane taka, bana cika so. Na fi son gun da yana shuru, komai shuru, mutanen gun shuru, kawai gun da yana shina yi shiru ne, sai ɗan namu mutum da yana fito. Ya fi amma kuma mutum aga kawai kullum ihu nan, ihu nan ihu, kaman kasuwa kai. Bana cika son wurin hayaniya.